Eh a gado nake kwana saboda bana son in kwana a ƙasa. Duk lokacin da na kwana a ƙasa zan ringajin ciwon jiki da rashin jin daɗin jikina amma in ina kan gado bazan ji gajiya ba kuma bazan ji lafiya da ƙarfi a jikina. Gaskiya ban mani in iya kwanciya a ƙasa ko duk inda naje sai dai in nayi ƙo bakwanta naje wani waje sai an nemo mun gado da katifa mai kyau. Ban iya kwanciya a ƙasa saboda yana sa mun ciwon baya kuma bazan iya kwanciya yayinda nake so ba amma in ina kan gado ko kan katifa ba kowane kalan katifa nake so ba. Ina son katifa ne wanda wanda bazai bazai wahalar da ni ba yana abun nan shi yasa ina ina abunnan ina son kalan katifa wanda bazai wahalar da ni ba kuma yana jin daɗin shi duk lokacin da nake jin daɗi amfani da shi Bai wahalar da ni kuma yana jin daɗin muamala da da duk abubuwan da ya samu. Wani lokacin kuma idan naje ƙauye haka nan nake yi nake yi. Ina iya yin amfani da wuta ko itace in sa shi a kusa da gadona saboda ko kuma in sa shi a ɗakin da ake yin girke girke saboda in ɗan ji ɗumi wajen kwanciya saboda bazai iya hada mun ga kwanciya a ƙasa ba ga kuma sanyi. Sai kaji komai baya ma daɗi amma in kana da inda kake fakewa bazai saka ka sha wahala ba lokacin da ka kwanta a ƙasa. Lokacin da ka kwanta a ƙasa bazaka ji kana shan wahala ba saboda ga wuta da kake ɗan jin ɗumi bazai saka ga sanyi ga kuma kwanciyar ƙasa ba. Duk lokacin da naje ƙauye in ba a ba katifa ko kuma wani abun da zan iya kwanciya dai in ji daɗi dole sai na kwanta a ƙasa to nakan sa a ɗan kunna mun wuta a kusa da ni sannan saboda in ɗan ji ɗumi haka ina ɗan tuna mun da abubuwa da dama kuma ina jin daɗin yin da nake gudanar da al'amura na sosai da sosai. Baya ba ina shan wahala wajen gudanar da aikina da sauran wasu abubuwan da bana buƙatar yi. Duk lokacin da nake bukata in yi wani abu mai mahimmanci ina tuna mun da muhimman abubuwa da nake gudanarwa kuma ina jin daɗin yin da nake gudanar da ayyukana cikin kwanciyan hankali da jin daɗi ba tare da wani shan wahala ba. In ka ɗauke rayuwa da sauƙi haka komai zai zo maka da sauƙi amma in ka ce duk inda kaje dole abun da kake so shi zaka nema kuma abun da kake so shi kaka son samu to dole zaka sha dinga shan wahala a rayuwa da sauran su. Amma in ka dau rayuwa da sauki haka baza ka dinga shan wahala akan neman irin abubuwan nan ba kana kpakutuka yau da kullum komai dai ka ɗauke shi yanda yake ya zoma. In ka je inda yake da kwai gado kokuma ba gana za ka iya kwana a ƙasa ba gwara. In ka je inda baza ka iya kwana ba kokuma ba gado haka nan ka ɗauka rayuwa da sauƙi toh sai ka ga komai ya zo ma cikin jin daɗi da kwanciyan hankali. Amma in ka ce duk inda kaje kai sai ka samu yanda kake so toh bazaka ga wani zubin za a tafi abarka ba zaka samu yanda kake so ba dole. To haka ake rayuwa. Wani zubin ka samu abun da kake so wani lokacin kuma ka samu akasin haka. Toh duk lokacin danayi yanzu gaskiya ba'a cika amfani da kuma irin wuta ko kuma itace ko akwai yanka jeka saboda ba'a cika yin sanyi ba. Amma idan lokacin sanyi ne dole sai an kunna wuta ko itace saboda a ɗan ji ɗumi ga kusa da kan gadonka kana ɗan kwance kana kuma shan ɗumi haka yana da daɗi kuma sosai yana tuna maka da abubuwa masu muhimmanci da kuma jin daɗi lokacin da kake kwance.

Nakan yi rubutu da sauri ko kuma in yi rubuta sakon gaggawa zuwa ga wanda nake so in ba ma saƙo. Ko kuma in abu na sirri ne nakan ji da kaina da nuna yin, da yin, domin ba saƙon da nake so na ba shi da kaina. Don gujin kar wani tsari wanda ya shafi aiki ya fita ko kuma abu wanda bai kamata wani ya sani ba, ya sani. Wani zabun idan na rubuta zai zama wanda na aika zai iya buɗe ya gani ko kuma ya buɗe ya karanta abun da bai shafe shi ba ko ya karanta takardar da ba ruwan shi. To shi yasa wani zabin in abu ne na sirri, da kaina nake zuwa na kai, bana aika ko kuma na jira wani ya zo ya dakan shi ya amsa. In kuma abu na wanda zan iya in na ɗauka in tura mai ta waya ni ba sai na aika wani ba. To ina, ina yin haka shima yana ƙara mun rage mun aikina kuma yana ƙara ma aikin sauri da kuma sauƙi wajen gudanar da aiki ko da yaushe. Domin in ka ɗauka abu kawai a waya ka je ka kai ma wanda kake kai ma wa ko ka tura mai akan zai baka sauƙi wajen gudanar da aikinka. Ba za ka sha wahala ba kuma shi ma zai amsa sakon da kake so ka ba shi cikin sauri. Domin zaka tura mai saƙo ne na gaggawa wanda zai iya karanta ko da yaushe kuma yayi amfani da shi. Musamman abin da ya shafi muhimmancin aiki ko gudanar da aiki mai muhimmanci wanda ya shafi wajen aiki ko ya shafi wajen saduwa da wurin aiki wanda ya dace. To ni irin wannan sakonnin suna da muhimmanci sosai. Shi yasa bana wasa duk lokacin da ya kamata in zauna in yi abu da kaina, da kaina nike yi ba sai na ba wani ba, ya sha wahala wajen gudanar da yin aikin ko kuma in ba wanda bai san sirrin, sirrin rubutun aiki ba ya rubuta. Wani zubin ko rubutu ne bana bada wa rubuta mun. Da kaina nake rubuta don kar in ba ma wanda bai sani ya je ya yi mun abin da ba shi bane. To, da kaina nake rubutawa ne aikin da ya kamata. Komi fan kana yin aiki komi naka da ban yake kuma za ka samu sauƙi sosai wajen gudanar da al'amuran ka. Ba za ka rinƙa shan wahala ba. Za ka kuma rinƙa yin abubuwan ka da tsari ko rubutu ko aiki ko wani abu da ya shafi shawara sa ko kuma sadarwa ko rubutu. Wanda ya kamata ka yi a wajen aiki za ka yi shi ba tare da shan wahala ba. To haka nake gudanar da aikina kuma ina jin daɗin gudanar da shi a haka. Kuma aikin nan da nake yi ya mun komi da kuma abin da nake so yana yin mun. To shi yasa bana wasa da shi kuma yana zama mai mutum mai riƙe sirri da kuma mai kula da aikinsa. Dik inda da nake bana wasa da abun da zai shafi aikina. Ina ba shi muhimmanci fiye da tunanin mutum. To sai da nake gudanar da aikina da sauƙi kuma bazan sha wahala ba. Amma in nace komi sai an zo an faɗa mun na rubuta. To hakan zai bani wahala kuma zai ringa sa ni na ringa shan wahalan da bai kamata in sha shi ba a kan aiki. Amma in kana yin komi da tsari wayansu abubuwan ba sai ka jira an muka ba. Za ka cire abu kaje kayi ko da abun ga wanda ya kamata yayi. Musamman na sirri ko kuma na rubutun abu na wanda yake na sirri. Ban ba ma mai yin rubutu na wajen aiki mai rubuta. Da kaina nake rubuta wani kai saboda kada sirrin aikin mu ya fita. Wani zubin idan na gama ya wuce ku biyu ko kai ɗaya to dole a ringa samu matsala. To shi yasa bana yarda da irin wannan abubuwan da kaina nake bari. Na bar abun da nake bi na ji na kai takarda kuma na ba da saƙo a wajen aiki don gudin kar a samu wannan matsalar. Kuma haka ina samun cigaba. Ina jin daɗi wajen gudanar da aikina kuma sosai. Don wani lokacin malam za a ce ba ana jin daɗin aiki da ni saboda wannan tsarin da nake da shi. Kowa zai ga yana so na a wajen aiki yana kuma son yanayin da nake tura rubutuna ko saƙona. Kowa yana farin ciki da haka. Dik inda da naje a wajen aiki ana murna ana jin daɗi da irin aikin da nake yi. Kowa na farin ciki to shine yanda nake jin daɗi wajen gudanar da aikina da sauran abubuwa. Yanda zanyi abu na cikin sauƙi ba tare da wani ya ɓata mun rai ba ko kuma ya ɓata mun daɗina da nake yi a kan wani abu mai muhimmanci wanda nake gudanarwa. Did de da irin wa'innan abubuwan komi za ka ga ya zo ya wuce inda aiki ne ko kuma a rayuwa. Komi za ka ga ya zo ya wuce kaman ba kai ba. Yazamana dai duk abun da za ka yi kana ba da muhimmanci kuma kana yin abun ka da gaske. Yazamana wurin aikin ka kana ba shi hakkin da ya dace da kuma aikin da ya dace. Duk abun da za ka yi da ya shafi rubutu. Yazamana ka yi rubutu a kan gaskiya kuma ka rubuta abun da aka ce ka rubuta. Ka bi ƙa'ida. To anan zaka ga inda kake ci gaba a aiki da kuma inda kake gud.

Inda nake yi wajen ba su abinci mai daɗi. Ni nike wannan kalan aikin sannan kuma ina ƙoƙarin wurin duk wanda ya zo waje na, na kula da shi ko kuma baƙi na wanda suke a wajen aiki. Mun yi baƙi masu mahimmanci wanda ya kamata a kula da su. Ni nake kulawa da su na ba su abincin da ya dace sannan kuma na mu rike hannunsu daidai. Duk wani abun da suke buƙata ni ne zan yi musu sannan ina ƙoƙari dai dai gwargwado domin ganin kowa ya faranta. Ina jin daɗin in zama a inda yake masaukin shi da kuma inda mu'amalan shi yake. Ina sa musu duk wani abun da suke bukata a ɗaki sannan na kula da su da walwalansu da wani duk wani abu da ya kamata su yi. Bana ƙokarin san wani wanda ya zo waje na ya yi ƙorafi ko kuma ya kawo kukan cewa ba. A tarbe shi hannu bibbiyu ba sai sa na ke gani duk wani abinci da ya dace, mai daɗi, mai kyau da kuma wajen kwanciya duk an kula da su a ƙan wannan ɓangarorin kuma suna jin daɗi sosai yanda ya kamata. Bara a samu matsala da kowani mutum wanda ya zo waje na ba, ko ya zo wajen aiki yin aikin shi kowa zai zama yana jin daɗin mu'amala da kai amma in ya zama na ba ka da walwala da mutane kuma ba ka saki musu, ba ka kyautata musu dole ya zamana kaga kowa yana samun matsala da kai. Ba a jin daɗin mu'amala da kai to shine duk inda za ka yi ka ji daɗin inda kake ka ji daɗin mu'amalan ka da mutane masu kirki da kuma walwalan su da kuma jin dadin su ya zama na kana girmama baƙin ka wanda suka zo wajen ka ko kuma mutanen da kake tare da su. Wani zubin ko da a wajen aiki ne ko da kuɗin ka ne ka cire ka yi hidima ba wai faɗi ka yi ba. Za ka gani wani zubin yan kasan mutane wadanda su ke aiki ƙasa da kai. Wani ma bai da kilan kuɗin da zai ci zai ringa cin abinci in ya zo aiki amma in kana da kuɗi kai ka taimaka mai da shi. Wannan ka mai wannan babban taimako ne ya zama ka zama jagoran, in ka zama jagora nagari kenan kuma kowa zai dinga alfahari da kai, amma idan ya zamana jagorancin ka babu girmamawa babu tausayi kuma babu soyayya tsakanin ka da mutanen da ka ke jagoranta to zai zama na zai zama na ba su ma ba sa son ka kuma ba sa jin daɗin aiki da kai. Kuma ba za su iya faɗa maka duk wani abubuwan sirri da ya kamata ka sani ko kuma ya kamata ku yi mu'amala da su ne da arziki da, da ka yi ba da su ba. Amma idan kana sakin musu za ka ringa sanin abubuwa da ya kamata ka sani. Kukan su za su rika kawo maka kaima in kana da wani matsala, dan ba ka san rayuwa ba. Wanda ya ke ƙasan ka yau wata rana zai iya zama kai ke ƙasan shi shi yasa idan ka kyautata mai ko da dana abinci ne ko da wani abu da zai ji daɗin shi rayuwa, watarana ba ka san yanda rayuwa za ta kasance ba maybe shi zai iya taimaka maka wata rana. To duk inda ka shiga ka ga mutum ka ga ɗan adam ka zama ba ka rena ɗan adam. Shine wannan tunanin kar ka zama kana rena mutane. Idan kana rena mutane watarana za ka haɗu da wanda kai ka taimake shi amma kuma zai zo ya fi ka komi. Shine amma in ka riƙe shi da amana da kuma mutuntawa shi ma dolen shi zai mutunta ka. Amma kuma in ka mai wulakanci ka ga shi ma dole ya wulaƙanta ka saboda ba ba ka yi mai mutunci ba kai ma. Shi yasa duk inda za ka shiga ka zama na kana da alaƙa mai kyau da mutanen da kake jagoranta. Kar ka ga ƙai ne jagora ƙa ringa ɗau kallon su kallon ɗiɗai kuma kana musu kallon wani iri. A'a ya zama na kana mutunta duk wanda kuke mu'amala da shi ko kuma kuke tare da shi da matunta wanda dole zai ma iya zuwa ya ba ma wasu labari ya ce wannan mutum ne jagora ne, na mai mutunci, mai hankali kuma duk inda ka je zai yi alfahari da kai. Amma ya zama na ba ka da alƙibila ko kuma ba ka da tunanin zama da mutane. Duk inda ya je zai ringa maganan ka cewa ko na abinci bai iya bani. Ai wannan shugaban da bai da mutunci ko na komi bai ƙaruwa da kai ya ringa faɗin ma mutane. Amma in yana ƙaruwa da kai ko ka haɗa za ka san amfanin ɗan adam kuma za ya ringa taimaka maka da wasu abubuwa ko da ba aikin shi ba ne. Ranar ka ka sa shi abu dole yaje saboda cin abinci mai kyau da abinci mai ƙara lafiya shine abinci yake sa ka ji daɗin kuma ka ga abinci da mai tsafta shi ma yana sa ka ji daɗin cin abinci cikin kwanciyar hankali da na mala.

Sai in sa kalman sirri a cikin ƙofa na ko kuma a cikin kwaɗan da zan rufe ɗaki na ko kuma inda nake. Saboda gudun kar a zo a shigo mun. Wani zubin in zan ma yi tafiya me nisa, nakan kiyaye lambar kalman sirri na, in rubuta shi a wani waje inda na san ba wanda zasu gani ko kuma wani wanda zai iya zuwa ya tambaye ni. Ko kuma in rubuta kalmomin wanda hankalin ka ba zai kawo cewa kalman sirri na rubuta ba ko kuma wani abu. Yazamana na rubuta wani abun wanda ba ka yi tunanin wani kalman sirri ba ne ko kuma abu ne na da yake buɗe. Zan buɗe ɗaki na ko in dauko waya na duka ba za ka yi wannan tunanin ba. Ya zama na kana tunanin wani abune wanda kake na amfani ko kuma wanda bana amfani ba kai kana mai kallon mara amfani amma kuma babban amfani ke dashi. Dole sai da shine ma zan iya buɗe ɗaki ko kuma in yi wani abu. To duk dai irin wannan abun ko wannan abun da kake ganin ana yin shi ne biz da kuma yin, yin bin ka'ida da tunanin aikin na, inda na san bari cutar da wani ko wani ma bura cutar. Saboda wannan ka'ida na ne da kuma doka na ne. Bana barin komi na wulaƙance. Ina yin bin ka'ida na kuma ina bin abin da nake yi. Ina kokarin inga nayi shi saura kafa. Bana son naga na samu matsala a kan wa abu ƙanƙani. Shi yasa duk inda zanyi inga nayi ƙoƙarin gama ayyukana ko kuma wani abu da na ke mai mahimmanci, ina ƙoƙarin yin shi a kan lokaci. Saboda gudun irin wa'innan matsalolin da yake faruwa. Za ka ga wani zubin a wajen aiki an baka abu amma ka zo ka tarar ɗakin a ka buɗe ko kuma wani ya shigo maka ɗaki ya taɓa maka duk shi yasa nake sa kalmomin sirri ko kuma abu na sirri a cikin ɗaki na don gudun kar a samu matsala ko kuma wani ya zo ya yi ma abun da ba shi ba ne. Don baka san mutane ba kowa da kalan shi. Wani zai shigo ɗaki ya ga takardu ko ya ga wani abu na sirri wanda bai kamata ma ya karanta ba sai kaga, sai kaga ya zo ya fara karanta ko kuma ya fara dubawa. To don irin wannan abin bai da amfani kuma nakan sa ya zama na barin ɗaki na ba sirri. Shi yasa ni bana buƙatan kowa ya shiga inda nake gudanar da aiki na ko kuma cikin ɗaki da nake gudanar da aiki na. So wannan ɗakin ni kaɗai kawai nake shiga ne, abun da zanyi bana buƙatar wani ya shigo mun ko kuma ya zo ya tayani yin wani abu. Shi yasa nake zama ni kaɗai wani lokacin da nake aiki. Zan killace kai na a wajen saboda bana so a zo a takura mun ko kuma a yi mun abun da ba shi ba ne. Duk lokacin da nake abu mai mahimmanci, nakan keɓe kai na a wajen ɗakin, in yi abin da zan yi ba tare da a sirran ce, ba tare da wani ya shigo ba ko kuma ya san me nake yi. Duk in ya zama kana rayuwa haka, kai kanka za ka ji daɗin rayuwan ka. Wani ba zai taɓa takura maka ba, ko kuma ya san halin da kake ciki ko kuma abubuwan da kike gudana tsakaninka da shi. Dole ya zama na dakwai sirri da kuma gaskiya da riƙon amana. Duk inda ka shiga ko kuma inda ka fita, za ka fara damuwa ko kuma yanayin da kake ciki na mu'amala da mutane duka ya canza. Wannan duk kai ne zaka ma kanka kalan wannan tsarin ya zamana kasa kanka dokoki wanda za ka iya kiyayewa ba tare da wani ya zo ya kiyaye ka ba. Don duk abun da za'a yi kai zaka yi da kanka. Za ka fara kare kanka ba tare da wani ya zo ya kare ka ba. Musamman a kan yanayin ɗaki. Ya baka ya zama na in kana son ɗakin ka daɗimi wani ya zo ba yana son sanyi ya zama na sai dai ku raba ɗaki ko kuma ka faɗa mai cewa kai kana son ɗimi kuma ka saba shi sama a cikin ɗimi. Ba za ka karya maka dokar shi ba. Ba za ka cutar da shi ba; shi ma ba zai cutar da kai ba. Sai ku raba ɗaki ko ya je inda yake ganin ka kai shi inda yake da akwai sanyi. Kai kuma ka zo na inda yake da ɗimi. In kuma lokacin kai kana son sanyi ne, shi kuma yana son inda yake da ɗimi sai ku raba. Sai ka kai shi inda yake da akwai ɗimi kai kuma ka zo na inda yake da sanyi. Idan zama ku biyu ba zai yiwu shi ya cutar da kai ba ko kuma kai ka cutar da shi. Dole yanayin ɗaki ya zama na ana samun wannan daidaita da kuma sauran abubuwa da ya kamata ko ba ya sani na game da rayuwa. Musamman a kan kalman sirri ko kuma abubuwa wanda yake na rayuwan ka ne. Dole ya zama na da akwai sirri a ciki don ba ka san yadda za kasance ba. Ba kowane abu bane za ka zo kana faɗar ma mutane wanda musamman wanda ba ka sani ba ko kuma wanda kake ganin yana da matsala ko kuma yana da damuwa. Dole ka dinga kasancewa mai rike sirri ko kuma mai rike da kalmomin sirrin ka don gudun kar a samu matsala ko kuma a samu wani.

Tare da lokacin da na san ina da lokaci zan iya tattauna da ƴaƴan itace ko kuma in sha ruwan ƴaƴan itace mai daɗi. Ina yi, ina karanta wani littafi ko kuma ina yin rubutu. To, hakan yana sauƙaƙe mun al'amurana wajen koyon yare ko kuma koyon wani abu mai mahimmanci da nake gudanar da shi a rayuwana. Duk lokacin da nake yin wannan abun ina samun farin ciki kuma ina jin dadi a cikin zuciyana kuma ina ɗaukar man da damuwana musamman lokacin da nake ninkaye ko kuma lokacin da aka yi hutu a wajen aiki. Nakan haɗa ƴaƴan ruwan ƴaƴan itace wanda na haɗa da hannuna saboda na fi jin daɗin wanda abun duk abun da na yi shi da hannuna. Na fi samun kwanciyar hankali kuma ina jin daɗi sosai wajen yin amfani da shi. Ba wai abu wanda aka yi mun ba ko kuma wanda ba ni na yi ba. Sannan kuma ina jin daɗin in ga na yi amfani da ruwan ƴaƴan itace mai tsabta ko kuma yanayin ina zama lokacin da nake koyan yare a wani ƙasan ko a wani garin. Har wani gari ina iya na bari na je na koye yaren wani yaren da na ga zai mun amfani ko da wanda ko da bai zama dole a gareni ba. Ko yane ina so in ga na iya yararrika ko da ban iya komi a cikin yaren baya da mana naɗi in san wani abu da zan iya faɗa. Kuma wani zubin yawanci koyan yare in zan yi ina zuwa ƙauye ne saboda in ka je ƙauye kafin sabawa da mutane kuma za ka fi sakin jikinka sun fi samun mutane. Za ka fi sakin jikinka ka koya abu ba tare da matsala ba. Amma in ka zo cikin gari, cikin gari kowa yana na shahararren ne ba kowa zai iya tsaya ba ya koya maka ba. Kaga in kana ƙauye gashisi ta kawo maka abinci, ƴaƴan itace da sauran abubuwa da za ka ji daɗi. To, zama shi ya sa nake son zama a ƙauye musamman lokacin da nake koyan wani abu ko kuma lokacin da nake so na koyi wani yare ko wani ma'amala da nake so na koya. Ba dole sai yare ba, duk wani abun da ma'amala ne ne wanda ƙullun za ka je ka koya zaman takewa da mutane. Za ka ga rayuwar kala rayuwa da mutane kala kala. Shi ma babban abu ne da za ka ga ba za a ringa samun matsala ba in ka kiyaye kuma za ka ga amfanin shi kafin wani ya gama amfani shi. Shi ya sa duk lokacin da ka zama mutum me yin irin wannan koyon abubuwa da sauri za ka ga amfanin shi a rayuwa. Ba sai wani ya zo ya bashi gama al'amara ba da kanka za ka ringa magance al'amuran da kake gudanarwa kuma za ka ji daɗin yanayin da kake gudanar da rayuwanka da sauran al'amara. Za ka ringa samun sauƙi sosai a fannoni da dama na al'amuran da kake gudanarwa. Sannan kuma duk lokacin da kake abu mai mahimmanci, zai naka ringa samun natsuwa da kuma jin daɗi ba sai wani ya zo ya shiga ma al'amara ba ya sa baki da kanka za ka warware halin da kake ciki musamman a kan. Akwai lokacin da nake koyan wani yare, wani da kai ya zo ya faɗa mun wai ina so ka koya a waje na gashini kuma ban iya ba. Haka nan na san yin da aka yi dai na tsalle ma mutumin saboda in na ce mai ban iya ba zai ringa ganin kaman na mai ƙarya ne saboda ya ji ina ɗanin yara bai san ni ma ba wai ƙwari ba na yi ba. Sama sama ne. Ƙauye ne daga zuwa samun kayan ƴaƴan itace ƙauye sai wani yagan ne zam maka saba da shi a gidan gonan ka yi. Yana samu yana sa mun ruwan ƴaƴan itace ina sha sai wurin zai yi wata magana sai in ce wannan wannan yare yake sai yake faɗa mun yaren. Sai na ce, ya zai koya mun? Sai ya ce ko zai koya mun. Shi ya sa ma na fara koyon yaren kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan. To dai wani ya ji yana yi zai cewa yarensa ne amma bai iya ba don alhazan zai zo ya ɗon koya a waje na maɗarin ga magana ko da sama sama ne. To don suwan ce mai ban iya ba saboda ba zai yada dani ba. Haka nan muka fara koya da shi. In na faɗi mai ban iya ba amma ni ma koya nake yi. Sai ya ce aa ba dai yana so dai ya koya a haka. Sai na fara koya mai sama sama. Ni ma ina koya ina koya mai ni ma ina koya a haka don in zo na iya yaren fiye da inda yake tunanin. Saboda in kana koya ma wani abu, kai ma kana ƙara koya ne kuma ƙwaƙwalwarka na ƙara ɗaukan abun da kake koya mai. To za ka kawo hala kamar shi kuma zai riƙe abun a ƙwaƙwalwarka. Gaskiya dai a gaishe wannan mutumin ya taimaka mun saboda na ji ni ma ina son shan ƴaƴan itace duk lokacin da na ji ina son ƴaƴan itace. Nakan samu wuri ko na je kasuwa na siyo. Na fi son wanda na haɗa da hannuna ba wanda ba wanda na kasuwa ba ko kuma na kamfani wanda kawai chemical suke sawa da abubuwa ba wuri da ƙanshi wanda kawai zai ka ga ya haɗu ka ga ba asalin na gaske bane.

Ina, ina rubuta rahoto duk lokacin da na zauna na dawo daga wajen aiki. Nakan zauna kallon sama in sa a ɗaku gilas mai kalan wannan wanda nake jin daɗin kallon wannan kala. Sai in zauna kusa da wannan launin da nake son kalla sannan in rinka rubuta rahotona. Don haka yana sauƙaƙa mun aikina kuma a wajen aikin mu ne dole sai ka rubuta rahoto duk sati. Wani zaman in ban samu daman rubutawa ba duk sati, a jan bari sai ƙarshen wata in rubuta shi gaba ɗaya. Saboda haka yafi mun sauƙi zan rinka gudanar da ayyukana a tsanake amma kuma zan yisu a lokaci ɗaya in sa a maimako na ringa yin shi da ranar da na dawo. Saboda in na yi a lokaci ɗaya yafi mun sauƙi ba sai in sha wahala rubutawa kullum in zo zauna ba. Saboda ina so in ringa samun lokacin da zan zo naga saka haya ko kuma ina ganin kalan launin sama lokacin da rana ke faɗuwa ko kuma rana lokacin da yake fitowa. Saboda ina jin daɗin wannan yanayin launi saboda shine babban launin da na fi so kuma nake jin daɗin ganin shi. To shi yasa duk lokacin da na gan shi ko kuma ne, nayi amfa, na ji ana sa wa nakan ji daɗin amfani da shi kuma nakan ji daɗin na gan shi ko da a jikin wani ne ba a jikina ba. Ko da a jikin ganin wani ne na ga kalan wannan launin ina jin daɗi kuma ina jin daɗin inga wani ya sa saboda ina jin daɗi in ga na sa shi a jikina ko da bani na sa ba. Duk irin wannan abubuwan na rubuta rahoto da sauransu duk yana da amfani a ƙa' idon aiki da kuma al'amuran da kake gudanarwa na rayuwa na yau da kullum. Ya zamana duk wani rahoto da zaka rubuta kana yin shi akan lokaci. Kar dai lokacin ya wuce baka rubuta ba ko kuma wani abu irin haka. Yazama kana rubuta rahoton nan ka da gaskiya da riƙon amana saboda duk abin da aka ce muka rahoto ana so ka bada asalin abin da ya faru ne ba ka je ka bada akasin haka ba. Duk in ka saba da rubuta gaskiya duk lokacin da ka rubuta za a yarda amma in ka saba da rubuta abun da ba haka aka yi ba ko kuma abu na ƙarya ba za a yarda da kai ba kuma ba za a yarda da aikin da kake gudanarwa ba. Ya zamana kana rubuta abu wanda yake ji na yaƙini da kuma rahoto na gaskiya ba wanda yake na ƙarya ba. Shi yasa duk lokacin da zaka rubuta rahoto ka zama mutum, ka zama na kana cikin natsuwa kuma kana iya tuna abubuwan da zaka rubuta da kuma abubuwan da suka faru.